Aikin gidan da nake yi a kullum ne. Kullum da safe idan na tashi zan fara zan wanke ɗaki. Na zan wahala wanke bayi. Ina inshaɗa ɗakina sannan in zo tsakar gida na inshaɗi sannan in yi wanka in shaya in fita kunne aiki domin shine abun da ya kamata in yi kafin in yi komai.

E, ina cire takalmi a gida. Abun da ya sa nake cire takalmi a gida saboda gaba ɗaya gidana duka tiles ne. Idan ban cire takalmi ba zan iya ɓata shi ko ina, daga ji da gajiyaye ba kyaun gani. Shine sa nake cire takalmi a gida.

E, ni ina koyon wani yare. Abun da ya sa nake koyon yare saboda in iya, saboda akwai inda zaka je zaka dole zaka yi amfani da shi. Kalan yaren da nake koyo ina koyon yare guda biyu ne da yake ina jin Hausa kuma ina koyon Nupe ina koyon tulanci.

Yanayin ɗakin da na fi so, ni dai gaskiya na fi son ɗaki na, falo ɗaya ne. A nan nake kwana, a nan nake tashi, katifa na da kujera na ciki. Amma yanayin ɗakin da na fi so, na fi so ace akwai ciki, akwai falo, akwai ƙwaryan ɗaki. Shi ne kawai.

E, ba na sanya bel kullum saboda mafi yawancin wando na na roba ne, abun da ya sa ba na sanya bel kullum yana ɗaure min kunkulu ya matse ni, ya matse ni shiyasa bana sanya bel kullum. Na fi son sai wando mai roba a kunkulu.

Ina amfani da waya tasu ba adadi saboda wayata itace abokin hila na, ita ke rage min kewa. In babu ita ba zan ji daɗi ba. Shin nasan nake amfani da waya tasu sai take kusa da ni gab da ni. Shin nasan na fi so ina aiki da wayarta.

A'a ni ba na zubar da shara sai dai na kona. Abun da ya sa ba na zubarwa sai dai na kona saboda a nan wajajen mu akwai doka. Idan ka zubar da shara inda ba daidai ba hukuma zata kama ka ne ta hukunta ka kuma ta cika tara na kudi mai yawa. Shi yasa na fi son na tara shara na, na kona.

Launin da na fi so a gidan mu dai sun fi so launin baƙi. Abun da ya sa suka fi son launin baƙi saboda faitin gidan mu baƙi ne ma amma ni dai a gaskiya na fi son launin fari. Abin da ya sa na fi son launin fari saboda ni baƙin mutum ne, fari ba zai mun kyau, baƙi ba zai mun kyau ba.

Wale ku ina yin addu'a kullum idan na tashi sannan in yi sallah, in yi addu'a, in roƙi Allah ya biya mun bukatoci na. Idan ban yi addu'a bane, Allah ba zai dube ni da idonsa ba ya biya mun bukatoci na. Ma'adan na tashi na yi addu'a, idan na yi sallah sai in yi addu'a, in yi addu'a kullum sai na yi addu'a.

Abubuwan da nake yi lokacin da na kamo damona shine zan kiyaye na daina shan ruwan sanyi da kankala ko abu mai sanyi. Zan daina shan su sannan in samo citta da kanun wali, kayan yaji de haka in daka sai in zan ƙin shayi ina sha.

Yadda muke bikin ranar haihuwa, mutum zai sayi rago ne ya yanka, a feɗe shi a gyara shi, sai a kai gida a soya sannan a yi abinci, a yi zanen suna in ya so da maraice su mata su ke shigan maraice sai a je a taya mai haihuwa murna.

Yadda nake koyon sabon fasaha shine idan na karu magyadan abu ba zan tafi ba sai in tsaya nan in takallon ka, in takallon ka kamar in kai magyadan mota ta ko mashin zan tsaya nan in kalli ka sai da ka mun yau, gobe ba sai ka sake mun ba da na ji idan wannan matsala sai in yi dakaina.

Yanda wajen aikin mu yake. Wajen aikin mu yana nan. Akwai bana a gurin ga ƙasa, ba daɗin takawa amma da so samu yamda muke so, za a muna bugun kwano a wajen ne a rufe muna, a muna siminti a wajen. Amma tunda ba halin kuɗi, za mu tallafa haka yadda muka fi.

A sati sai na yi yankan falce sau ɗaya. Abun da ya sa nake yankan falce sau ɗaya, sai shine idan ban yanka ba zai fito zai ta yage mun abubuwa na. Shina sa nake bi kullum a sati sai in yanke falce na sau ɗaya.

Abokan cinikayya na kullum ina mu'amala da su da yawa amma haratsun samun ni na tsadd abokan mu'amala na guda. Amma yanayin aiki na yadda yake, dole zan san kin samun sabbin huskoki ina tattunza shi ne kawai.

Ni ina wasan ƙwallon ƙafa ne amma ya fi mun dadi idan babu irin wasan da nake so ana. Amma da san samu ne ace ina samun wasan laga, shine zai fi mun dan ni na fi so ne a layuwata amma tunda babu shi anan, dole zan samu wanda yanayi fi so kamar ƙwallon ƙafa yanzu haka.

Yadda nake inganta aiki na, ina riƙe amana da gaskiya da riƙon amana, don bana son in ɓata aikina saboda gobe. Amma wasu yadda suke yi sai su ɓata aikin su. Yan abu na dubu biyar zasu ci ma dubu ishu. Amma ni gaskiya bana haka da su samu yanzu yin haka.

Eh, ina biyan kuɗi ta waya. Abun da ya sa na ma fi so in biya kuɗi ta waya don mafi yawanci cash in ka je ka je an ta lika bakin hanya an ce ba mu kuɗi, ba mu kuɗi amma in suna cikin waya babu wanda zai tambaye ka. Kaga da ka je dukin da ka yi ka tula ka yi tran sfer yafi.

Launin tawadar da nake aiki da ita ita ce baƙa. Amma gaskiya na fi son ja. Abun da ya sa na fison ja, ta fi kyau rubutu, ta fi kyau lukutu kuma ta fi bada annashuwa. Amma nau'in da yake ba a samun ta inda muke dole ya yi amfani da baƙa.

Kayan malmalin da na fi so shine abalba da gwadda. Gaskiya kayan malmalin nan akwai daɗi, kuma bulgiwa musamman kamshin abalba yana ban annashuwa. Kai wallahi yana da daɗi, shi ko gwadda abinda ke bulge ni da shi yadda yake da ja da zaƙi.

Ina hutawa ne a yayin da nake zuwa bakin teku da ƴan mata mu shaƙata. Wani sa'in kuma ina zuwa gidan rawa in ji daɗina da kuma mata masu kyau. Wayansu su kuma in je mu shaƙata da abokanaina wani ya sato motar babansu mu ji daɗinta.